Shi idan kana tare da iyali a gaskiya fara na farko ba ka da hutu. Akwai jin daɗi, akwai murna, gaka kana tare da wanda ka ke so amma kuma fa ba ka da hutu. Tunda dai in iyalin nan suna ƙarƙashin ka ne, dole kai ne za ka tashi ka nemo musu abin da za su ci ko kuma kai za ka tashi ka girka abin da za a ci. Yana da daɗi sosai ka ga masoyan ka, jinin ku ɗaya kuna tare, ana ta jin daɗi, ana hira, ana wasa, 'ya'ya suna gudu, suna wasa, suna kome, ana ta hira ana tuna da. Amma fa shi wahalarsa shine kawai wannan tarban da za ka ma iyalin ka su ji daɗi. Kamai yanzu idan uwa tana tare da iyalanta itafa burinta taga kowa ta faranta mishi rai to wata uwar ce kaga ita ne wanki, ita ne ciyar da 'ya'ya, ita ne makarantar su. To haka zalika shi ma uba idan har ya ga, shi ne, idan har ya ga, mm yana so ya ga farin cikin iyalinsa. To fa sai ya bi, ya je, ya je ya nemo, ya sha wahala. An samu ba a samu ba. Haka zai je yay diy yadda zai yi kawo abubuwan da za a samu a ci a gidan nan. Kowa ya ji daɗi ya kwanta, ya nemo na makaranta. Haka dai ya nemo na sawa kaya, duk dai haka. To idan kana tare da iyalin ka, kana jin daɗi. Amma idan kai kaɗai ne kuwa, wani zubin za ka zauna shiru amma wasu ma ciwo suke kamuwa da shi. Amma kamar ni yanzu inni kaɗai ne zan ɗauki wayana inshiga inda inkeso in shiga, inyi baccina, inyi karatuna, inyi addu'oi na haka nake rayuwa ta in ni kaɗai ne ba iyalai na.

Gaskiya akwai abubuwa da yawa da na koya akan intanet. Ilmi, da fasaha, da yanda ake sarrafa abu. Wanda kake tunanin "ai, abun yana da matuƙar wahala", sai ka ga kawai a cikin minti ɗaya zuwa biyu, ka yishi. Na farko na koyi yanda ake wasu irin girke-girke, abinci na ƙasashe da yawa ina gwadawa wani zubin, wani zubin kuma in na san ba zan samu wannan kayan aikin ba, sai na wuce amma zan kalla. Kuma na san wata rana zan samu, zan adana shi. Saboda wata rana in gwada in ji ya ɗanɗanon yake, kafin Ubangiji ya sa mu ma mu je inda abincin nan yake mu ci a can. To, sannan kuma ɓangaren lokacin ina makaranta, akwai abubuwan da in a aji aka koya mun, bana ganewa. Sai dai in zo ta kan waya, ta kan intanet, in duba in gani "yaya abun nan yake". To, a haka kullum nake amfani da intanet ina dubawa, yana mun bayani, in gane dalla-dalla. In na ƙara jin wani abu da ban gane ba a cikin bayanin, in ƙara shiga in ƙara dubawa. Intanet yana da matuƙar amfani sosai. Yana da matuƙar, saboda duk abun da kake nema yana ƙanshi. Duk abun da kake nema yana ƙanshi. In har kaga abu ba ka gane ba to ka koma kanshi yana nan sannan kuma na ɗan je na koyi ɗinki. To ina hawa kan intanet, in je in duba abubuwan da nasan sun gagare ni. Kamar yanzu duk koyon ɗinkin da na yi, ban koyi yadda ake yanka wando ba. Amma akan intanet, na je na duba, na ga yanzu wando ba irin wandon da ban iya yankawa ba ta sanadiyar intanet. Intanet ya mun amfani a rayuwana sosai, ya taimake ni, ya sa na iya wasu abubuwan da ni ban ma taɓa zaton zan iya su ba a rayuwana. To, yana da matuƙar amfani.

Iya tsafta wajibi ne ga dukkan mutum, indai har mutum yana so ya yi tarayya da ubangijinsa da mutanen duniya da rayuwarsa, to dole ya yi tsafta. Shi abubuwan da muka koya a wajen al'adunmu na tsafta suna da yawa sosai saboda tun kana ƙarami za a koya maka kar ka ringa zubar da abinci, kana ɓata ko'ina da abinci. To a haka idan ka tashi ka samu ka natsu ka ga abin da ake koya maka, za ka tashi har ka girma ba ka ringa zubar da abinci ko in ka tashi ko'ina sai ka ɓa'a tashi ba. Iya kaci in an samu akasi a danga ka zubar da dan ƙwayar shinkafa ko taliya ko dai abinda kaci kaɗan sai ka goge wajen toh sannan kuma kazantar ban dakimutun ya shiga ban ɗaki ko yayi fitsari ko inda bai dace ba ko kuma yayi kashi duk gurin masai ka ganshi duk kashi gurin burbudin kashi. Hakane ko kuma mutum ya tofar da majina a gan shi wanda in mutum ya gani ma sai yaji kaman yayi amai. Gaskiya mu dai ana koya mana tsafta kar ka bari wani ya ga ƙazantarka. In kayi kashi ka wanke wajen sosai ya fita ko dingo karka bari a gani to gaskiya mu dai muna kiyaye wannan fitsari kuma inda aka ce a yi fitsari to a yi saboda shi fitsari in ka ci za ka ringa a inda ba a yi to zarni waje yake yi. To kuma in yana zarni waje ai babu tsafta kenan. To haka zalika idan kana misali ace mutum yana mura, in za ka tofar da majina ka tabbata ba wanda ya gani ko ba wanda zai zo ya gani sai ka tofar da shi ko miyau. To wannan dai sune tsaftar gida da tsaftar banɗaki sai kuma tsaftar jiki. Ita tsaftar jiki wajibi ne saboda bayan da za a yi kana wari mutane su haƙura, su danne, su shanye. Mutum sai ya zo yana maka magana ka ji kamar ka sa ka ka ƙwale ihu. To akan me ne? Bawan Allah ɗauki bu-ɗauki burushin ka je ka goge haƙorinka da harshen ka su fita tas. Ba wanda zai ƙara jin warin bakinka sai dai in kuma ciwo ne da kai na warin baki sai ka je asibiti a duba maka. To bayan wannan kuma akwai wanka, mutum ya wanke jikin shi, ya wanke hanmata sa sosai yadda ko mutum ya fito ko bai yi wanka ba washe gari ba sai ringa wannan mugun warin ba. Don wallahi akwai wasu in suka zo suka wuce ta gaban ka sai ka ji da ka sanin shaƙar nunfashi a daidai wannan lokacin. Toh gaskiya tsafta tanada daɗi in mutun ya koya yarda aka koyar dashi zaiji daɗi sosai.

Mu dai man da muka fara amfani da shi shine man gyaɗa. Dan gaskiya, in dai ba wai wani tuwo za a yi ba ko ana sha'awan cin manja, ba a fiye cin manja ba. Saboda shi manja yana da wani irin hali ne shi kamar baƙin hali. In ka ji sai ka ji komai kuma ka ci bayan shi ɗaci yake yi. Ko ɗan zoɓo in kana so ka haɗa da abincin manja baya shiga ko mene ne in kana so ka haɗa da abincin manja baya shiga. Shi dai in ba wai za ka ci shi ba ka sha ruwa, shine za ka ji ya tafi daidai. To gaskiya mu dai mun fi sabawa da shan man gyaɗa. Ko'ina kuma in ka je an fi sabawa da shan man gyaɗa. Mai shi ba za ka taɓa jin ya maka wannan ɗanɗanon ɗacin a cikin baki ba. Amma shi manja za ka ji yana maka wani irin ɗanɗano mai daɗi, ah ba, ba mai daɗi ba ɗanɗano mara daɗi. Bayan ka gama ci kaji duk ko ina bakin ka ya kama har zuwa maƙo goron ka to kuma sannan yanda ake zaɓan mai me kyau shine, yawancin wasu man ba ka ganewa sai ka zo ka yi suya da su ko ka yi abinci da su ka ji suna wari. To ba a ganewa. Sai ka je idan har ka siya ka ji yana wannan warin, in ka shin shina ba ka ji ba, ka zo ka dawo gida ka yi amfani da shi ka ji yana wari, sai kar ka ƙara komawa nan ka siya. Sai ka yi tayin haka har sai ka samu ka dace. Ko kuma kana gaya wa mutane, mutane su gaya maka su ma ga inda suke siyan mai mai kyau wanda baya wari. To haka ake gane shi. Shi ko manja sai yanda aka yi da kai. Dan manja kan shi dai gashinan. Shi dai kawai siyan shi ake yi. Mai ne aka fi damuwa da shi. Saboda mutum ba zai yiwu yana cin abinci yana, mai yana wari, ko yana tashi, ko yana wani irin abu da bai kamata ba.